Me kake yi da yamma kafin ka kwana? To, kafin in kwanta gaskiya akwai abubuwa da dama da ake yi ya danganta idan akwai aikin da ke kasuwa da ba a idar ba, za a yi ƙoƙari ga yin idar da shi.

Wane irin mai kake amfani da shi? So ya danganta idan mai ne na dafa abinci mangyaɗa ko wanda yake cikin controller. Idan kuma mai na shafa, wane mana amfani da vaseline.

Wani irin takalma kafiso. To takalmin da nafi so gaskiya sune takalmi masu ƙirar slippers saboda sun fi daɗin tafiya, sun fi daɗin yawo a duk inda kake so kaji.

Sau nawa nake share gida? Eh to, kullum ana share gida gaskiya ba wani lokaci lokaci bane. Kusan kullum sai an share gida saboda guri ya zama tsaftatacce.

Yanzu ana gai da mutane ta hanyar ce musu ina kwana idan da safe ne, idan kuma da rana ne za a ce musu ina ini ko kuma barka da ini.

Kana tafiya da sauri? Mm, eh ina tafiya da sauri gaskiya. Mafiyanwamcin lokuta idan ina tafiya ƙasa, to tafiyar ta fi kasancewa da sauri.

Kana fison fanka ko AC, to azahiri gaskiya. AC zai fi daɗa amfani musamman a wurin da ake da tsananin zafi sosai. Amma dai yana yin amfani da fanka saboda ita kuma tana ƙure sauro kuma ana iya seseta ta kana iya ɗauka ta ka je duk inda ka keso.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ina tabbatar da ingancin aiki ta hanyar yin duk wani aikin da yakamata ace na yi shi a cikin lokaci kuma a yanayin yadda aka buƙace ayi wannan aiki.

Yaya jadawalin aiki yake? Jadawalin aiki ya kan kamani na za ka shigo aiki da safe. Idan ka je aiki za ku je ku yi assembly. Idan aka gama sannan a fara shiga aji karfe goma a fito, a ci abinci a koma sha biyu da rabi a fito. Hutu ka jeran lokaci karfe ɗaya da arba'in da biyar sai a tashi.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Lallai ana sabunta ko in ce, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta musamman a duk lokacin da aka samu wani shiri ko tsari sabo wanda kamfanin ya zo da shi, so na kan ƙoƙari na ga cewa na sabunta nawa nima.

Kana yin wuta da itace? Eh, ƙwarai-ƙwarai da gaske muna yin wuta da itace, musamman ma a irin nan inda muke. Irin waɗannan kayan amfani na zamani ba su yawaitan ba da, dole akwai buƙatar a rinƙa amfani da wuta ta itace.

Wane irin waya kake amfanida? So gaskiya ina amfani da waya ƙirar Android kuma kampanin Infinix. So ita ce wayar da nake amfanida.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh sosai. Ina amfani da yanar ajiya ta yanar gizo ƙwarai ma da gaske. Ina ajiyar hotuna, lambobi, bidiyo da du soran abubuwa dai.

Kana da dabbar gida? Ito gaskiya yanzu dai ba ni da dabbar gida amma dai a waɗancan lokuta na baya na yi amfani, ko in ce na yi zama da dabbar gida. Na yi zama da musa bama daya ba biyu ba.

Kai kai, nawa ne yawan danginku a gida? Gaskiya yawan danginmu na da yawan da yanzu ba zan iya cewa ga adadinsu ba amma dai asali mu na gidanmu gefe wanda mahaifina ya haifa, zan yi cewa mu tara ne, gami da su uwaye namu goma sha daya.

Saunawa ka ke tsarkake gidanku? To ya danganta da yanayin bukata na tsarkake gida ne. Idan har bukata ta nuna cewa ana buƙatar a tsarkake shi kullum ko da yaushe, to ana tsarkake shi ko da yaushe. Idon kuma a'a, lokaci bayan lokaci ne shi ma za a yi shi lokaci bani lokaci.

Yaya kuke sadarwa wajen aiki? Tawura aiki da gaske yana yin sadarwar kusanci. Hanyoyi guda biyu ne ko uku. Na farko za ka iya tura ɗan sako, ɗalibi ko wani, na biyu za ka iya kiran waya, na uku kuma za ka iya zuwa ka isko mutum har inda yake ka bashi sako.

Wane launin jakar ku ta kuɗi? To, magana na gaskiya nibana da jaka ta kuɗi amma da zan yi jaka ta kuɗi ne launinta za ta kasance kalar da turawa ke kira brown.

Yaya unguwarku take? To, unguwarmu dai kamar kusan kowace unguwa ce a inda zaka iso gidaje, tsatsaye da mutane ko da yaushe.

Rubutun ka yana da kyau? Eh to zan iya cewa rubutuna yana da kyau gaskiya saboda ina yin rubutu wanda za a iya ganin shi kuma a karanta shi a fahimce shi.

Wane irin kyauta kake son bayar wa? Kyauta ko wace iri ta samu nakan bayar, ta kuɗi, ta abinci, ta lokaci, ta mu'amala da dai sauransu babu kalar kyautar da bana bayarwa.

Wani irin wasa kake fi so? To gaskiya wasan da na fi so ita ce wasan ƙwallon ƙafa wanda turanci ana kiranta da football ko soccer.

Kana kunna kendir a gida? Gaskiya an daɗe kwarai, shekaru da dama da suka wuce a lokaci ne muke amfani da kendir a gida. Amma yanzu gaskiya ba mu amfani da kendir.

Kana jin tsoron kwaɗi? E to gaskiya wasu kwarin abin tsoro ne, amma dai su normal kwarin da ake yawan gani a ko da yaushe a gida ba abin da na ke jin tsoro ba ne.

Kana fison kofi ko shayi to gaskiya na fison shayi dan. Kusan yanci kuɗa 15 ne ke tu'ammali shayi na ke sha da safe kuɗa rana kuɗa muric. Shi kofi ba abun da na ke yawan sha bane.

Kana sanya bel kullum? To, saka bel ya danganta da ga yana yin tufafin da kake amfani dasu. Amma ni gaskiya bana sa bel kullum saboda tufafina ba tufafin da ake ma amfani da bel bane gaskiya.

Wane wasa kake son yi? Gaskiya wasan da na fi so na yi ita ce wasan ƙwallon ƙafa. Ina sha'awar wannan wasan sosai, wanda har ni da kaina na kan sa takalmi na je fili na buga.

Yaya kake sassanta rikici a aiki? To a wurin aiki idan aka samu rikici gaskiya ko saɓani, za ka kira waɗanda rikicin ya shafa, za ka saurari bayanin kowanne daga cikinsu ka gano me ye masalaha da ganan sai ka daidai ta tsakaninsu.

Toh, kuzari, kuzari, kuzari. Idan dai na yi wanka na shirya gaskiya, na kan kasance cikin kuzari da himmata aiki da safe. Idan kuma ban je aiki ba, toh da yamma zan kasance cikin kuzari.

Kana sa turare kullum, kwarai da gaske kullum saina saka turare kullum, gaskiya kullum idan na yi wanka ban yi wanka ba nan shi turare dole suna saka shi.

Kana zama a kan gwiwa ehmm? To, ya danganta gaskiya da a inda kake da kuma buƙatuwa na zama a kan gwiwar. Amma dai ban cika zama a kan gwiwa ba.

Eh yaya kake kula da gashin ku? To gaskiya inda muke kula da gashi shine za ka tabbatar da a duk lokacin da za kai wanka ka sami sabulu, ka wanke shi da kyau, ka fito wanka sai ka taje shi, ka shafa mai-mai, ka ƙara kuma ka taje shi.

Wane launi kake fi so? To gaskiya launin da na fi so launi ne na blue, dark blue da turanci ke nan. Ko ina son wannan kalarta blue gaskiya tun ina ɗan ƙarami, yana daga cikin kalolin da suka fi burge ni.

Miyar ka tana daidaita haske da kanta? A'a. A halin da ake yanzu gaskiya ba ta daidaita wa, sai dai ni na daidaita da kaina. Idan ina buƙatar na ƙara, na ƙara. Idan akwai buƙatar in rage ma duk sai in rage da kaina.

Me yake ba ku ƙwarin goyo aiki? Gaskiya abun da yake ba ni ƙwarin guiwa aiki bai wuce yadda daga can su masu kamfanin ko ince makaranta da muke aiki ba da su shugabannin da muke aiki da su. Kowa yake da ƙwazo wurin nuna ganin cewa an kammala aiki, so abun da ke ƙara bani ƙwarin goyo aiki na auren aiki.

Kana biyan kuɗi ta waya, a sosai sosai da sosai na kambiya kuɗi ta abubuwa da dama ma yanzu kawai sai dai in amfani da waya, in ga na biya waɗannan kuɗaɗe ba tare da na tashi na fita ba.

Kana riƙe laima lokacin ruwa? Idan dai akwai dama gaskiya za ka iya riƙe lema. Amma ni bana da ita saboda haka bana riƙewa. Idan ana ruwa sai dai in zauna a cikin gida ko ɗaki inda ruwa ba za su dake ni ba.

To mene ne kayan cinye-cinye da ka fi so? Mm ina son gaskiya kayan snacks sosai da sosai sannan ina son kayan launina abinci farfesu na kaza da kilishi da dai sauransu.

Kana tafiya kasuwanci? Eh to, gaskiya bana tafiya kasuwanci. Ni ba ɗan kasuwan da ke fita yawo kasuwa kasuwa bane. Saboda haka ni bana da kasuwanci.

Ya'ya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci, ai yadda ka faɗi ko ince da ka yi tambayan shi ne daidai muhimmancin aiki daidai da yadda za a tsara shi, za a tabbatar da tun daga farkon shi har ƙarshen shi, ya kamata a ce an gudanar da shi. Idan aka gama da shi sannan a ɗauko a wani wanda bai kai shi ba. Hakanan shi ma, hakanan shi ma har aga an kammala duka sauran ayyukan.

A me kake lokacin da babu wutar lantarki? Gaskiya a lokacin da babu wutar lantarki za ka samu wani aiki da za ka yi wanda baya buƙatar wutar lantarki din. Idan kuma dukansu babu za ka yi amfani da shi a matsayin lokacin hutu ka huta.

Kana son abinci mai yaji? Eh to gaskiya ina son abinci mai yaji amma ba sosai ba. Ina cin abinci mai yaji yanzu na ɗan rage saboda illar da yake kawo a jiki.

Wani irin miya na fi so? Da gaskiya na fi son miyar taushe ake ce mata, ko ace miyar alayyahu. Miya ce wadda ake yin ta da ganye na alayyahu. Ina son ta sosai.

Kana rera waka lokacin wanka, gaskiya a, a bana rera waka lokacin wanka. Ko a lokacin da ma ba na wanka bane, ni ba ma'aboci rera waka ba ne haka kawai.

Menene abincin da kake ci da safiya? Well, abincin da nake ci da safiya ya danganta. A lokacin da nake fita aiki gaskiya, na kan ci shinkafa da wake da ƙwai da nama da ƙarfe goma. Amma akwai kuma lokacin da nake samun abin sha, na sha.

Yaya kike taiwakawa mutane? To ina taimakawa mutane da iya abunda nake da iko na in taimakawa su. Idan ina da hali na in taimaka da kuɗi zan taimaka da kuɗi, idan ina da hali na in taimakawa da ƙarfin jikina ma duk zanyi.

Yaya dangantakar ku da maƙwabta take? Gaskiya akwai kyakkyawar dangantaka tsakanina da maƙwabta. Akwai fahimta sosai, akwai gaskiya da amana da kuma taimakon juna.

Kana yin kiran bidiyo? Eh, ina yin kiran bidiyo gaskiya. Ina yi yanzun ma ban jima da gama yin kiran bidiyo din ba. Ina yin kiran bidiyo sosai gaskiya.

Kana miƙa jiki da safe? Tau gaskiya babu wani miƙa jiki da safe da nake yi. Kawai dai na tashi kayi sallah sai ka zo ka fara shirin fita aiki babu batun wa ni miƙa jiki.

Kana iya dafa abinci? Eh, ina iya dafa abinci gaskiya sosai ma saboda na zo na makaranta ta sakandare shekara shidda, na yi diploma shekara uku kuma duka wannan lokaci akwai lokacin da ni ke dafa ma kaina abinci.

Menene lambar ku mai albarka? Toh, gaskiya mu bamu da wata takamaiman lamba mai albarka. Kowace rana za ta iya kasance rana mai albarka. Ya danganta daga lokacin da shi Ubangiji ya ji ya albarkace ka da wani abu.

Kana yin waƙa cikin zuciya, eh to ya danganta gaskiya amma eh ana yi wasu lokutan wanda ba a cika yi ba.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh, ina rubuta wa gaskiya. Idan aka baka aiki, musamman a irin wannan da na ke so. Dole komi ya kasance a rubuce saboda record.

Wani launin idanu, idanun ka suke? To launin idanu na gaskiya, za a iya in ce farare ko da kuma. Wani ɗugon baƙi, baƙi a tsakiya.

Kuna amfani da rawarin jiki? Eeh muna amfani da ruwarin rijiya gaskiya amma ba ko da yaushe ba. Ma dai can ɗaurile a lokacin nlnayi karatu gaskiyaa muna amfani da su sosai.

Ah yaya kake kammala aiki a lokaci? Gaskiya ina kammala aiki a lokaci, lokuta da dama kuma yana da alaƙa da yadda na tsara aikin da kuma himma da nake sanya wa ganin cewa na kammala aikin.

Kana iya amfani da kwamfuta? A'a sosai kware-kware dagaske nake amfani da kwamfuta. Asali ma shi'ar, a fannin da na karanta a makarantuna a jami'a.

Abune ne mafi muhimmanci a kasuwanci. Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine gaskiya da riƙon amana da kuma kiyaye lokaci. So idan kana iya kiyaye wannan, to ba ka da matsala a kasuwancinka.

Yaya kake kawowa gidan ku? Ina amfani da abun hawa mafi yawancin lokuta ko kuma na samu abun hawa irin mashin haka sai na dawo gida.

Ka na ajiye kwafan bayanan ku? Eh ƙwarai dagaske ina ajiye kwafan bayanai saboda matuƙar amfanin su gari ne su yana ajiye kwafen su sosai.

Kana yin harsashi lokacin barci? A'a gaskiya bana yin harsashi lokacin barci. Ina kwana na lafiya lau ba tare da na bayyanar da wani sauti mai miƙama da wannan.

Kuma da Wi-Fi a gida mm to ba bu gaskiya ba Wi-Fi ya gida, idan dai mutum na suka yi Kanada data da za ka iya buɗe mai hotspot yayi am fani da naka Wi-Fi to za ka yi amma dai ba mu da Wi-Fi ya gida.

Kana cije farce? Eh, ina yi gaskiya. Wani lokaci idan na yi wanki, so idan na ɗiba hannu anaga farce ya fito wanda zan iya sa baki na cije na kan sa baki na cije.

A mai ka ke yi lokacin da ka kamu da mura? Gaskiya lokacin da ka kamu da mura, zan yi ƙoƙarin inga cewa na samo magani daidai da irin wannan damuwar ta wa ta mura zan yi amfani da shi saboda magance wannan matsalar ta mura.

Kana cin citta a abinci? Eh to ya danganta gaskiya. Musamman ana sa ta a yaji ko kuma a cikin shayi ko dai wani abu makamancin haka. So ahakan dai muna ci. Amma dai zallata ba ma ci.

Me kake yi da ragowar abinci? To shi ragowar abinci gaskiya wanda ake yi aji wa za ta na dashe aji shi wanda kuma baya zuwa sai a samu mabukata sai a basu.

Kana fi son zama a birni ko ƙauye? A gaskiya. Na fi son zama a birni saboda akwai samurai na wanda ma idan ba a cikin birni bane za su ɗan min wahala kwarai da gaske.

Wane launi bangoginku suke to? Gaskiya launin da ke ga bangon mu kalar madara yake, ce mai ko da turunci ana kiranshi da milk color.

Me ka ke yi don kiyaye lafiya? Ul, ah muna kiyaye lafiya a ta hanyar bin ƙa'idodi da dokoki na likitocin da su ka zayyana da kai kan ka abun da ka sani wanda zai haifar maka da cuta, so kana koƙari ka kiyaye shi.

Wanni irin tufafi kafiso gaskiya tufafi na fisan tufafi waɗanda ba su da a nauyi a jiki kuma su kasance irin a kayana kaftani haka na gargajiya.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? To ana wanke kayayyaki a lokacin da an ka samu yalwataccen lokaci, lokacin da babu aiki, so ana amfani da shi sai a wanke kayayyaki.

Mile ƙaƙe yi don, eh don ƙara aiki. To, ban dai fahimci tambayar ba gaskiya amma idan don ka ƙara makanka aiki ne, ina yin abubuwa da dama waɗanda za su inganta asalin aikin da an kaban so sai in ƙara wasu akai saboda in ƙara maka yana aiki.

Kana iya busa tsaki udin. Wannan tambaya gaskiya taɗan rikitani ba zan iya cewa na fahimci ba, dan da kiyo nufi ba ka yi tsayi.

Kana iya gabatar da rahoto? Ha sosai, soai, sosai. Dagaske zan iya gabatar da rahoto kala kala ma. Ko wane irin nau'in na rahoto idan dai akwai kayan aiki, zan iya gabatar da rahoto akanshi.

Kuna sanya inifom na wurin aiki? La, a'a bama amfani da inifom na wurin aiki gaskiya. Muna amfani da kayan mu dai wanda muke amfani dasu yau da kullum. So wurin aikin mu babu inifom gaskiya.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, ina amfani da matashi wanda haka yanzu ma a kanshi nake. Wanda idan ma babu shi wani lokaci ban cika jin daɗin bacci ba.

Sau nawa kake yin taro a mako? To, gaskiya dai kiba al'adarmu ba ce yin taro mako, mako, mako amma dai idan har maza a yi, mu zai wuce ɗaya zuwa biyu ba a mako.

Kana samun horo a wurin aiki? Eh, muna samun horo a wurin aiki sosai. Wanda wani lokaci da ma ka ɗauki ma'aikata sabbi su dole za su a yi wannan horarwa ta ɗaukar sabbin ma'aikata wanda kuma duk mu na ciki.

A sosai, akwai sa hannu a saƙonni gaskiya. Idan ka rubuta saƙo to za ka sa hannu saboda a samu tabbacin cewa eh lallai kaine mai saƙon kuma kai ne ka rubuta shi.

Kana tauna goro? Gaskiya a'a bana tauna goro, kai yana da wahala kwarai gaskiya bana tauna shi saboda abun da nake bukata ne sai dai kawai lokaci ka gan shi. Kawai sai ka sa baki amma dai. Ba hali na bane.

Menene abincin da ka fi so? A'a, gaskiya ne banda takamaiman zaɓi abincin da na fi so. Idan dai abinci an dafa shi ya dahu kuma ya yi daɗi, to shi kenan ni ina son wannan abinci.

Wani launin tawa da ka ke amfani da shi, so Gaskiya launin tawq dar da nake amfani da shi bulane da ja. Kai harba ƙima ina amfani da shi amma dai na fi amfani da bulaɗin saboda ya fi zama wada ce ko da yaushe.

Kuna da manufa da wata wata, eh a a sosai, ai duk wata akwai abin da kake son yi ga manufar da kake so ka ci masu dubbayen lokaci, lokaci shekarar ka, di ba wannan manufar ta wata wata naga.

Yaya kake inganta aikinku? To, yana inganta aiki ne ta hanyar yin amfani da sabbin ƙirƙire-ƙirƙire da suka shigo na zamani da kuma hanyoyi na ci gaba da wannan aikin nan.

Nawa botiki kuke dasu a gida. To gaskiya bukitin da nake dasu a gida suna da yawa wanda ya samu bazaka iya cewa ga adadin su ba kai tsaye amma suna da yawa gaskiya.

Yaya kuke aiki tare da kungiya? To gaskiya muna aiki tare da ƙungiya akan hanyoyi da kuma tsare-tsare wanda ita ƙungiyar nan ta zo da shi.

Sau nawa kake ƙida kayayyaki, to munna ƙidayasu gaskiya dai dai adadin buƙatar ƙidayasu, idan ta kama ƙidaya biyar, goma, ashirin ko nawa dai za a yi.

Kana yin aiki bayan lokaci? Eh sosai muna aiki bayan lokaci. Muna tashi ƙarfe biyu na rana sau lokaci za a kai uku, huɗu, uku fiye ma da haka. So ina aiki ban lokaci gaskiya.

Kana kallon inuwarka? Kai gaskiya na daɗe ban yi ba. Ba zan ci kam ban nayi ba amma dai na daɗe banyi ba don ba ma ga abin da zai sa na yi ba.

Wanne kayan marmari ka fi so? Kayan marmari gaskiya to se mangoro dai kayan fruits, duk abun da ke da alaƙa da kayan itace na marmari ina son shi.

Wane biki kaka fiso. To gaskiya bikin da na keso shine buki na murna shigowar, ah, idi kenan ko idan kammala ramadana.

Wani irin burodi ka kafiso. Toh gaskiya irin burodi na nafi so shine burodi na laikiti wanda ake anan inda muke amma dai shi ma kam fala ina son shi sosai.

Wanne fure kake fi so? To da yake muɗi launin mu furi ba ni sannan sunansu muka yi ba kawai da iyaka matu masayi kawai masa a gida saboda da kamun mu furin da na fi so.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? To, gaskiya ina ba da ra'ayi a aiki idan na farko na ga cancantar ba da ra'ayina a aikin ko da ba tambaye ni ba. Sannan na biyu, ina ba da ra'ayi a lokacin da aka zauna wurin meeting. Shi ma na kan ba da ra'ayuna game da aikin da nake ganin zai iya kawo ci gaba.

Yaya kake jagorantar mutane? Well, ina jagorantar mutane akan ƙa'ida da kuma jinƙai da tausayi da gaskiya da riƙon amana.

Nawa takalma ka ke da su? Eh to gaskiya dai zance cire takalmi biyar, biyar nike da su na sawa. Ina takalmi gaskiya kala biyar da nake amfani da shi yanzu.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? To, teburin mu a wurin aiki kamar dai irin tebururruka ne da ake amfani da su yau da kullum. So yana da teburi gaskiya wanda ke da durowa a cikinsa.

Kana son ɗaukar hotuna? E, ina son ɗaukar hotuna gaskiya musamman a lokutan baya. Kusan duk idan na yi wanka zan zo in ɗauki hotuna saboda in ajiye.

Menene burin ku aiki? Well, burin mu aiki shi ne muga cewa. Mun tayar da ɗalibai nagartattu masu inganci ta inda, aduk za su je afaɗin duniya za su iya zaune, za su yi karatu kuma su ba da tasu gudummuwa wurin inganta rayuwar al'umma da kuma ƙasarsu baƙe ɗaya.

Kana son ka, kana fi son zama a kujera ko a tabarma? To gaskiya na fi son zama a kujera saboda kahi daidaitawar dake so. Amma kuwa ƙasan ma dai ina zama ni iya yin karatu.

Kana yin barci da rana? Eh, ina yin barci da rana gaskiya sosai ma. Yanzu gahaka ba ma jima da ta shi babci ranan da nake yi ba musamman a irin wannan lokacin.

Ina kake ajiye makullin ku? A to makulli gaskiya yana tare dani ko da yaushe. Idan zan fita yana a cikin aljuhu, idan na dawo saboda isssue dana na samu kwanaki zan cire shi a bakin kofa in kawo shi a cikin ɗaki saman TV stand sai na ajiye.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Ba na yi gaskiya, ba na shuka tsire-tsire a gida kusan ince ma gidan ba kowa ke yi ba. Kwai dai idan buƙata ta tashi ana buƙatar ku zo kuyi aikin kuma munga abun aikin za muyi.

Wane irin fim kake son kallo? Gaskiya ina yawan son fim wan idan dai yayi kyau. Fim na adventure sai kuma fim wanda ake baza asalin kimiyya ta zamani. So ina son su gaskiya. Musamman dai zan ce ina son action fim.

Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su gaskiya? Ina da WhatsApp, ina da Facebook, ina da Instagram, ina da Twitter, ina da Telegram, Google da dai sauransu.

Mene ne kake jin tsoro? Gaskiya babu abunda nake jin tsoro kamar mutuwa, kuma babban abinda ya sa shine yanayin abunda za ka je ka isku haɗu warka da Ubangiji matuƙar bakayi aikin ƙwarai ba.

Kana sanya tabarau? Eh, can da na yi sanya tabarau gaskiya. Amma yanzu gaskiya na kan daɗe ban sa tabarau ba, bana ma amfani da shi.

Kana iya ɗinka tufafi? A'a, gaskiya ba na iya ɗinka tufafi saboda sana'ar ɗinki ba sana'a ta face sai dai in saya yadi, yi ko shadda sannan inje in kai ma tela ya ɗinka mun daidai irin yadda na ke so.

Menene kake son canzawa a wurin aiki? Gaskiya abubuwan da nake sonna canza suna da yawa awurin aikina. Yanayin yadda malaman zasu riƙa mu'amalar ɗalibai, yanayin da za su riƙa magana da yaren da ba Hausa ba. Turanci ko Larabci muna so su riƙa magana da su ƙwarai da gaske. Yanayin himmassu da yanayin kuzarinsu awurin haiki.

Kana son cin abincin titi? Bana son ci abincin titi gaskiya. Nafi son abincin da za a dafa shi a gida ka zo ka zauna ka ci. Idan ma na titin ne za ka sayi amma ka zo gida ka zauna ka ci.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani dasu? To kayan aikin da muke amfani da su, biro, takadda, maka, dasta, littafi textbook da littafi na rubutu da birurrukka na rubutu.

Yaya kake ajiye takardu aiki? To, takardu aiki ana ajiye su ne a cikin fayil-fayil nasu wanda ankatara domin saboda gudun ɓacewa ko kuma gudun idan baƙata ta taso. So za ka je kawai ne ka ɗauko sai ka bayar.

Wace nawa matashin ka ke amfani da su? Matashin kai da nake amfani da shi guda ne yanzu haka kuma da shi nake amfani kuma an ce da guda nake amfani sai dai idan wannan ya lalace sai ka je ka canza ka nemo wani.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? To a ƙarshen mako ai ni banda ƙarshen mako saboda duk makon da nake da shi, mako ne na aiki. Idan na turawa ya kama ƙarshen mako, to wannan islamiya shi kuma sabon mako ne.

Kana raba wurin da kake ayanar gargizo? Eh, yana yin wanan gaskiya. Ko wane shahi nake son na buɗe zan raba. Ko wane shahi ana bashi na shi shahi, ko kuma wuri na musamman nashi shi kaɗai.

Wane lokaci na shekara ka fi so? Gaskiya lokacin da na fi so shi ne lokacin azumi da kuma lokacin da ƙarshen azumi, lokacin za a yi sallah da kuma lokaci shi ma na babbar sallah bayan wata biyu kenan da kwana goma na ƙare azumi.

Ana gudu na fanka kafin fisso, to gaskiya gudun na fisso shine gudu na lamba biyar wanda shine gudu na ƙarshe saboda iskan ya wada tu yadda ake buƙata.

Yaushe kake cin abincin rana? Ok to ina cin abincin rana gaskiya ƙarfe biyu uku, duk ina cin abincin rana wannan lokacin.

Eh, kana amfani da sauro net? Eh, ina amfani da sauro net gaskiya saboda kariyar kai daga cizon sauro musamman irin yankin mu da muna da sauro sosai.

Kana tara tsabar kuɗi? Eh, ina tarawa idan buƙatar tarawa. Yanzun ga ma haka. Ina da tsabar kuɗi da na tara a ɗakina saboda lallurori na yau da gobe.

Yaushe kake cajin wayarka? To gaskiya ina cajin wayata kusan a duk lokacin da na buƙaci, ko in ce wayarta buƙaci a caja ta so zanyi kokari inga na sanya ta a cikin caji.

Wani irin ƙasa gidan ku yake da shi? To gaskiya ƙasar da ke gidanmu ƙasa ce kamar ta ku wane wuri ƙasa dai ce. Sannan sai aka bi ta a kasa interlock aka rorufe ƙasar.

Kana shan magani kullum? A'a, gaskiya ba na shan magani kullum. Ina shan magani ne kawai idan har akwai bukatar shan magani saboda rashin lafiya.

Wane shago kake fizuwa? Toh, shagon da nafi zuwa shine shago na unguwa, wanda shi yafi kusa duk abinda kake buƙata sai kaje ka sawo ka dawo.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? To ina tafiya zuwa wurare dangance da muhimmanci ko yiwuwar zuwa wuraren ko amfani idan an ka je wurin.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Gaskiya lokacin da na isa ofis, abu na farko da nake yi shine zan duba takardun da na ajiye kuma in tabbatar da sunana sannan me nake da buƙata da shi a yau din. Idan komai lafiya, lau ne sai na cigaba da harkokin nan.

Kana buga rubutu da sauri, eto ina bugawa amma dai ba irin saurin nan sosai ba. Kawai dai ba za na ɗauki lokaci ba amma dai bana da irin saurin nan da nake ganin wasu ƙwararru suke amfani da shi.

A'a ina cire takalmi a gida sosai saboda tarbiyya ce mai kyau. Kafin ka shiga aure ya kamata a ce ka cire takalmi. Su ba haka kawai za ka cire, za ka riƙa shiga ko ina da takalmi ba.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Ranan da ta fi kowacce kyau a mako ita ce ranar Juma'a, saboda alkhairai da falaloli da ke cika wannan rana ta Juma'a.

Kana shan madara? A sosai sosai ma ina son madara, ina son shan madara gaskiya. Ina shan madara ƙwarai da gaske madara ta ruwa, ta gari da dai sauran su.

Wane irin yanayi kake fi so? Gaskiya nafi son yanayin da za a ce babu zafi sosai kuma babu sanyi sosai. Ko kuma in ce lokacin damuna a lokacin da ake ruwa ai ina son irin wannan lokacin.

Yaushe kake yin wanka? To ina yin wanka gaskiya kusan a duk lokacin da zan fi ta 'aiki da safe kenan. Idan na dawo da rana kuma an yi zafi sosai akwai buƙatar in sake wanka, shi ma zan sake.

Wa yake ƙakƙafa maka baya? Eh to gaskiya ba ni da memin, wannan aikin kawai daidai abun da nake so sai da in yi shi da kaina saboda yanayin environment inda muke ciki abu ne wanda is very sensitive ba kowa kake ba da ma ayi maka wannan ba.

Wane irin nama ka ke fi so? A wallahi ina son kilishi sosai da sosai gaskiya ina son kilishi. Amma ni babu kalan naman da ba na so amma da na fi son nama wanda ya kudai dafaffe ne, ya dafu, ya ji kayan miya da kyau ko kuma kayan yaji da irin kilishi.

Okay kana koyon wata yare? Eh to yanzu dai tun da ni bahaushe ne na asali na ɗan koyi turanci ina ji a hankali a hankali sannan kuma muna jin larabci shima kaɗan kaɗan.

Yaya ka ke neman izinin hutu? To, shi dai hutu gaskiya ban ma cika nema izinin shiba balle a ba ka hutu ban mataba nema gaskiya hutu ba. So mu bana ma nema izinin hutu ahurin aiki kai tsaye sai dai idan lokacin hutun ya kai kaje hutu.

Kana bin ƙa'idojin aiki? A to ƙware-ƙware nakan bin ƙa'idojin aiki gaskiya, duk da ba mutum ba zai iya kiyayewa ɗari bisa ɗari ba amma dai ina bin ƙa'idojin aiki yadda ya kamata.

Sau nawa kake amfani da wayarka? To a azahirin yi gaskiya ni wayata zan ce kusan ko da yaushe ina amfani da ita. Babu lokacin da ba zan yi cewa ba na amfani da waya ba, sai dai idan ina bacci ko kuma wani aiki ya duki mai hankali.

Yaya kake bikin ranar haihuwarka? So gaskiya ni ba ɗabi'a ta baci bikin zagayowan ranar aihuwa, ba ma'ana, ban yi gaba ɗai, kuma bana goyon bayan masu yi saboda kamar bata lokaci ne.

Kana fisan tufafin auduga ko siliki, to gaskiya na fisan kaya na auduga saboda sun fi daɗin sakawa kuma ba su cika kama jiki ba.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? To, gaskiya ya danganta. Mu ba mu da takamaima kuɗi. Ya danganta daga abin da ka yi amfani da shi na wuta. To ammaday sun fi kawo ashirin, talatin, arba'in, hamsin, amma a kan ba su goma, sha biyar koma kamancin haka.

Kana da katin kasuwanci business card kenan? Ko lallai bana da kati na kasuwanci. Ina dai buƙatar idan Allah ya sa mu kaɗan samu yalwa da kuma sarari za mu yi.

Kana fi son fensir ko alkalami? To gaskiya a fannin daɗin rubutu, dai ina fi son fensir saboda shi ya fi daɗiwa don rubutu amma da shi kuma alkalami a mataki na mu shi muka fi amfani da shi.

Ka na fatan samun cinyawa? To gaskiya wannan tambayan ban fahimce ta ba, bangane abunda ake nuhi da cinyawa ba.

Wana irin jaka ka ke kai jaka, jaka, jaka to? Ban gane irin wannan jakan ba. Amma dai nomal idan jaka ce ta tufafi ma kusan ƙala biyu gare ni wadda ake goya a fita.

So nawa kake share ƙura? To gaskiya ina share ƙura, bazance akai-akai ba, gaskiya ina ɗan jimawa ban share, ya dai danganta daga lokacin da nake free.

Kana lulluɓe da bargo? Eh, ina lulluɓewa da bargo gaskiya musamman a lokacin sanyi, har lokacin da ba ma na sani ba, ya kan kama in lulluɓi da bargo.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Eh gaskiya ana cimma manufar ta talla-tallace. Ni ma na ci manufar saboda kana iya yaɗa harkar kasuwancin ka da kuma abun da kike a kai su. Kuma ta hanyar wannan tallace-tallace gaskiya ana cimma manufofi da dama.

A kana son bude taga a daki? Eh lallai ina son bude taga a daki saboda a samu yalwataccen ko ingantaccen iska mai shigowa.

Kana kuka lokacin yankan albasa. Gaskiya, a to wani lokacin ba ya danganta daga yaji na albasa. Idan tana da yaji sosai gaskiya, za ta iya sa mutum ya yi hawaye.

Eh gaskiya ina riƙe riga a acikin aljihu na idan ina tafiya musamman ma idan ina tafiya ni kaɗai. So na kansa hanna ye na guda biyu a cikin riga saboda a riƙe a aljihu a min saboda na riƙe rigiya.

Fiso. Wane lokaci na rana kaka fi so? Ta gaskiya, safiya zan ce ko rana ko dare. To, ko wanne dai gaskiya ina so ya danganta da ga yanayin ayyukan da mutum yake. Idan ba ka da aiki kam, kowace rana ko wace lokaci mu na so, musamman ma na safiya.

Yaya kake magance damuwa a aiki? To ita dai damuwa a aiki kala kala ce, so ya danganta daga yanayin damuwar da kuma lokacin da ta auku. Amma dai muna magance ta ne ta hanyar lura da ita damuwan yadda ta bullo da kuma inda ta nufa dab da za a magance ta.

Kana amfani da kunna waya? Oke, ear piece kenan a turanci? Eh to, ina amfani da shi gaskiya can da ƙwarai kuma yanzu dai ne da abubuwa su kai yawa da daina.

Kana fison zama ko tsayuwa? A'a, na fi son gaskiya na zauna. A tsaye baya da daɗi gaskiya. Na fi son du abunda nake idon da hali in zauna.

Ina kake son ziyarta? Kai Masha Allah Naji daɗin wannan tambayar. Gaskiya ina son ziyartar ɗaki mai tsarki Makka kenan da Madina. Ina son in ziyarci kabarin Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam.

Menene yake sa kayi dariya? To, abubuwan da ke sa ni dariya gaskiya suna da yawa. Ya danganta daga lokacin da ka kake kuma da yanayin da ka kake ciki. Amma abu buwa da dama sukan sa ni dariya.

Kana kunna sanar war apps, ai ina kunnawa saboda samun bayanai ko kuma sabbin information da suka zo.

A ci kana fi son miya mai zafi ko me sanyi? A'a, nafison miya mai zafi lokacin a gama ta ta ɗan huce saikaci amma miya kam mai sanyi ai ɓata da dadi.

Yaya kake jurewa zafi? Gaskiya bakan jurewa bane, sai dai a ɗauki matakai na ganin cewa an ɗan ragejinsa ta hanyar cire kaya ko kuma yawan watsaruwa.

Kana iya tuƙin mota? Gaskiya a'a bana iya tuƙin mota saboda bana da ita kuma ban koya ba amma dai muna fata Allah shi bamu dama mu siya mu koya mu tuƙa da kanmu.

Kana son zama kusa da taga, eh to gaskiya ina son zama kusa da taga wani lokaci mussamman irin lokacin zafi, amma a lokacin sanyi kam muna nesa nesa da taga.

Kana kunna Bluetooth kullum? Gaskiya a'a. Kawai na kan kunna Bluetooth ne idan buƙatar kunna shi ta taso, zaka tura wani abubuwa ta waya ko kuma zakayi amfani da ita na'ura mai amfani da Bluetooth ɗin.

Kana karanta jarida? Eh to gaskiya ina karanta jarida idan na ganta ko kuma a cikin shafi na yanar gizo na kan ganta to zan iya karanta wa.

Kana son kallon wata da daddare? To gaskiya a'a, ba cikin ɗabi'a na bane. Dakan ina so, da zan faɗi lokutan da nake tu gaskiya ba ma nayi, ba nayi gaba ɗaya.

Umm, kana sanya hula? A'a ka ina sanya hula. Kwarai ma da gaske. Yakan ma kasance abu mai wahala ka ganni ba tare da hula ba idan ina wajen aiki.

So nawa na ke kallon madubi to? Gaskiya zan ce kusan dun nayi wanka ina shiri so kafin na fita na kan dubi madubi kafin na fita.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? To gaskiya hotunan wayata nakan ajiye su a ita folder wadda ake ajiye hotuna kenan ko gallery a pictures amma dai nakan adana su a matakin a ma'adani na ajiya na internet na Google kenan a yanar gizo.

Wani aikin gida kake kullum? To, gaskiya ni a matakin da na ke yanzu babu. Wani aiki na gida wanda za'a ce gashi kullum ina yin shi.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? To gaskiya ni sanda neke tafiya da ƙafa yana da tsawo. Kilomita ɗaya, kilomita biyu uku duk zan iyayi da ƙafa.

Yaushe kake zuwa kasuwa? To, gaskiya nakan je kasuwa a lokacin da akwai buƙatar zuwa kasuwa saboda sayen kayayyakin abinci ko kayan aiki.

Yaya kake jin hayaniya? To gaskiya babu daɗi. Kai hayaniya babu daɗi ƙwarai-ƙwarai bana son hayaniya sosai. Nafison kasancewa wuri natsattse.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Gaskiya na farko shine sai ka gano meye matsalar kuma ina ta taso kuma ya girman ta yake sannan ka faɗi bin matakai matakai ganin cewa ka magance ta.

Internet, sau nawa kake amfani da internet? To, gaskiya kam internet zan ce kusan koyaushe. Abun da kawai kehana nai amfani da internet maybe idan ina bacci ko kuma na kashe waya.

Me kake ci a wurin aiki to? A wurin aiki kan abinci guda ne, wanda kusan kullum shine muke amfani da shi shinkafa da wake da mai, ko kuma a samu wataranna sai ka haɗa da ti da furedi.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Kai! Kwarai kuwa. Ni kuke shan kayan 'ya'yan itace. Ina shan ruwan kayan itace kwarai da gaske saboda ina son su duba da yadda suke inganta lafiyar jiki.

Kana juriya barkono mai yaji? A to ana kan juriya gaskiya tunda muna ci abinci mai barkono mai yaji kwarai so muna kan juriya barkono.

Wani app kake amfani da shi don sakonni? To gaskiya suna da yawa. Kaga, zan iya cewa akwai Messenger, akwai shi WhatsApp, akwai Telegram, akwai Gmail da sauran su.

Yaya kake zubar da shara? To, ina zubar da shara ta hanyar a tara ta, a sa ta a cikin roba ta zuba sharan. Idan ta taru sai akai sai a zubar.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh gaskiya ina raba ayyuka ga wasu kala kala ayyukama zan samu su sai ina raba saboda su riƙa min wasu ayyuka saboda in yi sauran gama.

Kana iya hawan keke? Eh, ina iya hawan keke. Na ma saba hawan keke. Lokutan can da wuri gaskiya ina hawa keke saboda yanzu ma zan iya hawan keke.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? To sabulun da ke amfani da shi yanzu dai a halin yanzu shine dudu osun amma dai ina amfani da Eva ko Giv so duk dai wanda ya samu.

Me kake yi da safe a lokacin da ka farka? To idan farkawa ce ta farkon farko, ka ga za ka ji kayi arwalla, ka shirya ka ji masallaci kayi sallah. Sai idan ka dawo kuma za ka fara shirin-shirin yin wanka da sauran aikace-aikace kafin fita aiki.

Kujerunka suna da daɗi. Kai gaskiya degree dau yanzu a makarantar boko ba ta cika daɗi ba, sai a hankali har dasu bukata ma take.

Ina kake tufe yahu? Ito ana tufe yahu wurin da ya dace. Ba za ka tufashi inda mutane za su gani ba. Da dai ka tufashi inda babu mai gani bare, su ji sun damu.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki, Tom? Ya danganta da adadin saƙonnin da sun kashigo. Daidai saƙonnin da suke shigowa daidai adadin abin da ake iya ɗiba a lokacin aiki.

Wani irin kiɗa kake son ji? To gaskiya ana kan son jin kiɗa. Ko wane ma yaka ma amma dai yanzu mun rage sauraron kiɗa ƙwarai da gaske.

Ya kake son zama? To ina son zama. Tare da jingina baya na a ko wanne irin bango ne sannan na miƙe ƙafafu na. To irin wannan zaman shi na fi so gaskiya.

Sau nawa kake yanke farce? Kam sau ba a dadi. Duk lokacin da ka ga ya ɗan taru ka samu wanda zai yankewa to kana yankewa. Yana iya kamawa duk sati, sati biyu, wata ɗaya ko kuma makamantan haka.

Kana ci da cokali ko da hannu? To gaskiya idan abinci ne irin nau'in su shinkafa, taliya, su duk da cokali ne, amma dai idan irin tuwo ne to dagaskiya mun fisa hannu.

Kana shan ruwa mai sanyi. A Allah kai! Ina shan ruwa mai sanyi kwarai, kwarai, kwarai ma da gaske nake shan ruwa mai sanyi. Ina shan ruwa mai sanyi sosai musamman a lokacin zafi ko na azumi.

Kana yin iyo? Gaskiya a'a, ban taɓa yi ba, ban taɓa abun nan ba. So guda na taɓa gwada wa na sha ba da daɗi ba, ban sake kuma ba, tun harkar iyo ba gaskiya.

Yaushe kake zuwa kasuwa? To gaskiya zuwa kasuwa kan yana danganta da lokacin buƙata zuwa kasuwa. Ba wai ko da yaushe ba, sai idan bukatata tashi ake zuwa kasuwa.

Sau nawa ka ke rubuta rahoto? To rubuta rahoto ya danganta daga buƙatuwa ta shi rahoton. Idan aka buƙaci a kullum a rubuta za'a rubuta a kullum. Idan aka buƙaci sati sati duk za a iya rubutawa.

Ciniki. Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Dagaske ana shirya haɗuwar su da kuma inda za a haɗuwa da su sannan a tattauna abin da ya kamata kuma a yi bincike akan abin da za a tattauna kamin a haɗuwa da su.

Kana ba da shawara a aiki? A ina ba da shawara sosai a wurin aiki. Ya danganta daga irin shawarar da a ke buƙata. Amma dai gaskiya ina bada shawara sosai a fannin aiki.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? To itakan kalmar sirri a kan kiyaye ta ne ta yadda ma a wata, akwai waɗanda ma ba za a rubuta su ba. Aka ake haddace su saboda gudun kada ka rubuta su wani ya gani.

Kana fi kicin tufafi to idan na fahimci tambayar dai kamar ina zaɓi a lokacin sayan tufafi. Tuka ina zaɓi gaskiya, zan zaɓi yanayi da kuma inda zan je kafin na zaɓi kalar tufafin da zan sanya.

Kana iya ɗaure ƙulli? To ƙulli kam kowane irin indai aka nuna minshi kuma zanyi ƙoƙari inga na ɗaure shi kamar yadda ake bukata.

Kana sauraron rediyo? Ito ana sauraron rediyo idan ta kama. Dudda yanzu duk bun da ka ke saurare a rediyo ma za ka iya samun shi a wayar ka kai tsaye.

Kana duban kalanda kullum? Gaskiya a'a, kalanda kan ai ko ba ka duba ba kullum tare da ita kake saboda dukka she ka za kai ƙoƙari ka rubuta kwanan wata, so kalanda ba ta ɓace.

Yaya kake son dafa ƙwai? Indai za a dafa shi nafi son gaskiya, sai ya dafu gaba ɗai ko kuma a soya shi. So kowane gaska ina so dafaffen da suoyayyan.

A wane wata aka haife ku? Eh to gaskiya ni an haife ni a watan Disamba kenan ko wata na ƙarshe a shekara.

Kana kwana a ciki? Mm, ina kwana na gaskiya. Amma dai irin ɗakin da nake yanxu bai da ciki da waje so, kawai dai ɗaki ne wanda nake kwana a ciki.

Wane hannu kake amfani da ita? Ga gaskiya, abin da aka fi sanna ina amfani da hannun hagu, amma dai kamar an bincie yanzu da hannun dama nake ci, amma dai kusan komai da hannun hagu nake yi.

Ina kake son ciyar da hutu. To gaskiya shi ne inda nake so bai wuce Makka ba ko Madina. Allah ya san ina son zuwa waɗannan wuraren ina rokon Allah ya kaini.

Nawa saɓo'i kake kallon wayarka? Gaskiya sa'o'in danake kallon wayata yawa gari su. Zan ce summa fi bisa ga akan duk wani abu da nake yi. Dan da na zauna kam yana da wahala ban ɗauko wayan nan na duba ta ba.

Me kake saya daga kasuwa? A to, duk abun da ake buƙata mana. In nau' abinci ne ka sawo shi, in nau'in sutura ne ka sawo, in dai masarufi ne, kome dai.

Kana sanya tunatarwa don ayuka? Eh to ko dai barin ayuka ba gaskiya koh don tashi kam muna sanya wannan tunatarwa saboda ka tashi da wuri da kuma lokacin da kake son ka tashi.

Ko lift? Kana fison hawa matakala ko lift? A kai ko dai na fison lift saboda ya fi sau ki abuna ma wanda ni ban taɓa hawa saba. Wanda ina bukata wata ran Allah ya nuna min na hau.

Kana ƙetare ƙafafu a lokacin zama? Eto, ban sani ba har da ƙafafu ne ka ƙi nufi kullum kashe ƙafafu, so babu wanda bana yi gaskiya a lokacin zama.

Kana musafaha da mutane a wannan sosai yana ma da wahala ka haɗu da mutum ɗan uwanka, abokinka ba kuyi wannan musafaha ba su munayi gaskiya.

Ina ka ke cin abinci a wurin aiki? To gaskiya wurin aiki kam ina cin abinci ne a ɗaki na malamai inda su ke taruwa su zauna su a nan na ke cin abinci bana fita waje.

Ni ka ke ji ranar biyan albashi. A a ranar biyan albashi kan ana jin daɗi sosai ƙwarai da gaske. Saboda wannan rana ne za ka fara tunanin idan kuɗi sun shigo za ka yi abubuwa da dama.

Yaya kake shirya ayyuka? To ana shirya ayyuka gaskiya daidai da matsayinsu da kuma, aah amfaninsu. So duwanda fi matsayi da buƙatuwa shi ake fara kawo gaba sai mai bi masa sai mai bi masa.

Yaya kake jira a layi? A to a layi kamar yadda kowa yake jira, haka nima na ke jira za ka zo ka debi waye na ƙarshe sai ka zauna a bayan shi, I mean ka tsaya a bayan shi ka jira har layin ka ya kawo.

Ina kan son ɗaki na yayi haske mana ƙwarai da gaske. Shi ya sama ina da gwal, me ke ce bulb? Gwulab da Hausa kenan. Nan na sa ɗaki mai caji masu saboda ƙaran haske idan an ɗauke wuta.

Kana iya rera waƙa. A sosai nakan iya rera waƙa ina zaune ni kaɗai ma sai in rera waƙa ta idan na ga dama kawai dai ƙirƙira ba na yi amma dai ina iya rera wa idan na harda ce.

Waɗanne apps kake amfani dasu sau da yawa? Toh gaskiya apps ɗin da na fi amfani dasu sau da yawa WhatsApp, Telegram, ina gasu nafi amfani dasu da yawa.